Eh ina musabaha da mutane ko kuma gaisuwa da mutane. Mukan yi musabaha al'adance mu nan arewacin Najeriya idan mun tashi da safe a tsakanin maƙwabci da maƙwabci ana son aga ana musabaha kuma al'ada ce mai kyau mai ƙarfi kuma ana ƙoƙari aga ƴaƴa su ma sun gaji wannan al'ada ta musabaha tsakanin maƙwabci da maƙwabci a rayuwana yau da kullum.

Ina yin wanka kullin da safe yayin da na farka daga bacci. Abu na farko da nake bayan na yi salloli da addu'ina shine wanka. Se na yi wanka na fito daga wankan ne na sa kaya na shirya tafiya wajen aiki kafin ma na ci abuncin shi safe to lokacin yin wanka na gaskiya dai da safe ne se kuma da daddare idan zan kwanta, wani lokacin shi ma na kan yi wankan. Amma lokacin yin wanka na dai da safe ne kawai gaskiya.

Eh, irin kiɗe-kiɗen da na fi son na ji sune kiɗe-kiɗe namu na nan na gargajiya na garin Hausa. Akwai waƙoƙi da ake na al'adu, na sarauta, duka wa annan kiɗe-kiɗe ne wanda na fi son na ji su na al'adu. Wani lokacin kuma na kan ji wasu kiɗe-kiɗen na wasu al'adun wasu wuraren irin su Larabawa haka da wasu maƙwabtanmu nan Afirka. Amma ai asalin kiɗe-kiɗen da nafi son na ji sune kiɗan gargajiya na ƙasar Hausa irin na su Ɗan Shata da su Ɗan Kwairo.

To irin abincin da na fi so dai gaskiya shine abinci na gargajiya. Watan shi tuwo ne da miyan kuka ko da miyan, a, taushe. A, wani lokacin kuma na kan ci wani abinci, wani nau'in abinci kamar waina, sinasir da kuma wasu irin abu, abincin na gargajiya. To abincin dai da na fi son in ci gaskiya ba shinkafa bane ko wake. Gaskiya abinci ne na gargajiya kuma sunan shi tuwo da miyan kuka ko da miyan taushe. Wannan shine abincin da na fi son na ci.

Eh ina amfani da ajiya ta yanar gizo. Nakan yi ajiyan email email ɗina ko kuma wasu document document ɗina a nan email na cloud na yanar gizo. Eh amfani da nake da wannan ajiwo gidan ajiya na yanar gizo shine yana ajiye mun takardu da kuma wasu document ba tare da sun lalace ko sun ɓace ba. To da zarar na buƙace su nasan zan koma cloud ɗina ne ko kuma gidan ajiya na na yanar gizo. Na neme su a can kuma zan gan su ba tare da wani lalacewa ba. Shiyasa nake amfani da ajiya ta yanar gizo.

Nawa kake tsaftar gidanka? Eh ina tsaftar gidana sau biyu a rana. Da safe idan na tashi nakan ɗan shashshare inda na san akwai dattin fulawowi ko kuma ganye da suka faɗo kan bishiya. Da yamma ma kahin na bacci kuma nakan ƙara dubawa duk inda naga akwai ganye ko wata bishiya ta faɗo ko ganye wata bishiya ta faɗo toh sai a ɗan cicire ta. To ta haka haka ne nake ƙoƙarin, ah, tsarkake gidan sau biyu a rana ko sau uku.

Eh ina kunna kendir a gida idan babu wutar lantarki. Eh wa shi kendir wani ɗan hanya ne da muke ɗan samu wani ɗan haske taƙaitacce na ɗan lokaci idan babu wutar lantarki. Eh nakan ƙoƙarta nema lokaci zuwa lokaci idan babu wutar lantarkin to sai a nemo shi kendir a gida sai a ɗan kunna shi kafin a maido ko kuma a dawo da shi wutan lantarki.

To abun da na ke yi da farko idan na isa ofis shi ne zan kira sakatarena na ofis na tambaye ta idan akwai wani aiki da mu ka bash shi ba mu gama ba a rana da ta gabata. To idan babu wani aiki da mu ka bash shi ba tare da mun tuntuɓe shi ba a ranar da ta gabata to shi za mu fara aiki a kan shi a wannan rana a ofis. To wannan dai shi ne abun da na fi yi a farko a kullum idan na isa ofis.

To irin miyan da na fiso dai ita ce jan miya wato miyan stew, wanda akeyin ta da tumatur da albasa da yaji da kuma wasu sauran kayan miyan a ciki. Ita wannan miya na kan amfani da ita don na ci biredi ko kuma na ci shinkafa ko kuma na ci ita gurasa. Eh ita jan miya ko kuma miyan stew ita ce miya da na fi so don ina amfani da ita wajen cin abinci iri iri.

Eh ina son abinci mai yaji. Ina son abinci mai yaji kaman pepper soup, kaman pepper chicken, kaman pepper meat duka ina cin su saboda ina son abinci mai yaji sosai. Abinci mai yaji yana karama abinci daɗi shiyasa in aka dafa min abinci nake ɗan ƙarawa da wani ɗan yaji a sama kafin na ci shi.

Eh muna jure ma barkono me yaji sosai saboda idan zamu ci abinci wanda babu yaji sosai to sai mun samo dakakken barkono mun barbaɗa mashi a sama don ya ƙara mashi yaji sosai amma kuma hakan baya hana mu ci abincin saboda muna iya jure ma barkono mai yaji sosai.

To tsintsiyar da nake amfani da ita, ita ce tsintsiya ta gargajiya wanda ake haɗa ta daga ciyayi. Bayan an haɗa ta, an kulle ta da igiya. To ita muke amfani da ita wajen sharan ofis, da kuma sharan ɗaki, da sharan gida, da sharan kujeru, da kuma inda yayi ƙura gabaɗaya. Wani tsintsiya da muka fi amfani da ita dai ita ce tsintsiya kwakwa ta gargajiya.

Eh ina siyan kaya ta yanan gizo. Nakan yi ƙoƙari na sa order a kamfanin Amazon da kuma Konga. A nan nakan yi odan takalmi ko riga ko wadon sawa mai kyau wanda naga ya bani sha'awa a lokacin da nake duba su akan yanar gizo ko kuma akan intanet ɗin. To, ta hakan ne nakan siya kaya ta hanyar yanar gizo ɗin ko kuma ta online.

To abunda muke yi lokacin da ruwa yake zuwa shine mukan shirya ma shi wannan ruwan sama ne mu ga tabbatar da da windunan gidajenmu da na ɗakunanmu duka a rufe suke. Kada mu basshi ruwa ya zo ya bubbuɗe su ko ya kakkarya su, yai ɓarna a cikin gida. To shi ne shirin da muke yi kafin ruwan sama ya sauka ko kuma ya zo.

Wasan dai da na fi yi a waje ita ce wasan tebur tenis. Nakan fita misalin ƙarfe uku ko huɗu na yamma kullum. Naje nan santar namu inda muke buga shi tebur tenis ɗin. Na haɗu da abokaina mu ci gaba da buga tebur tenis har kusan na sa'o'i biyu ko zuwa sa'o'i uku ma. Eh, wasan da na fi a waje shine wasan dai tebur tenis.

Eh ina duba kalanda kullum. Ina duba kalanda kullum ne saboda kada na ɓace daga ranar watan da ake ciki. Ina kuma ƙoƙarin duba kalanda kullum ne don tsare-tsarena da kuma jadawilina na aikace-aikace na kullum kada ya ɓace mun kuma kada ya canza ko ya sauya. To dalilan da yasa nakan duba kalanda kenan a kullum.

Eh ina shan ruwa mai sanyi sosai. Idan nayi aiki na gaji nayi zufa, to abunda nafison nasha a wannan lokaci shine ruwa mai sanyi. Nakan kuma sha wasu abubuwa masu sanyi kamar kayan zaki su coke su fanta su mirinda, duka nakan sha masu sanyi a lokacinda ake yin zafi kokuma nayi aiki nayi zufa na gaji sosai.

To ina jagorantar mutane ne ta hanyar jin ra'ayoyin mutanen da kuma ba su daman kowa ya faɗi ra'ayin shi da kuma ƙoƙarin ba kowa haƙƙin shi bayan kowa ya faɗa ra'ayin nashi. Ta hakan nake ƙoƙarin jagorantar jama'a.

Ina rubuta rahoto sau biyu ko sau uku a rana. Nakan yi aikina jarida na sa kai da kai na, inda nakan je na ɗau labari ko kuma rahoto, na rubuta shi kuma na tura shi ko na tura shi ƙungiyar da take da buƙatar wannan bayanin ko kuma na tura ma wanda ke da buƙatar shi wannan bayani. To, nakan yi ƙoƙarin rubuta rahoto sau biyu ko sau uku duk mako.

To shagon dai da nafi zuwa shine shagon da ake saida madara da yogurt haka, don in ƙoƙarin siya ma kaina da iyalina a kullum. A kullum mukan je mu siya wannan ita madarar yogurt ɗin ko ita ta ice cream ɗin dan mu sha kuma yara su masu sha. To shi shagon ice cream ɗinnan shine muka fi zuwa a kullum.

Muna sadarwa ne a wurin aiki ta hanyar tura saƙon note ko kuma taƙaitaccen rubutu ma juna. Abokin aikina da ke kusa da kujeran zama na, nakan ɗan rubuta mashi takaitaccen saƙo ne sai na ɗan tura mashi ko na jefa mashi. Shi ma idan yana so ya maido mun da saƙo sai ya rubuto mun taƙaitaccen saƙo, ya wurgo mun ko ya aiko mun. To ta hakan muke sadarwa a wurin aiki.

Eh tabbas ina da sa hannu a cikin saƙonnin namu tunda ina aiki ne a matsayin private auditor wanda ke tace labarai ko kuma gundun labarai kafin a yaɗa su ko kuma a wallafa su to ta hakan ne na samu kaina a matsayin mai sa hannu a wurin saƙonni.

Eh rubutuna yana da kyau, rubutuna yana da kyau, daidai gwargwado kuma yana da kyau da mutum zai iya karantawa kuma ya fahimci abun da na rubuta. Nakan natsune sosai idan zan yi rubutu kuma bana harhaɗa rubutuna don mai karanta rubutuna ya fahimci rubutun sosai kuma ya fahimci karatun ba tare da ya wahalar da kanshi ba.

To ina shirya ayukan ne ta hanyar duba shi jadawalin aikin yadda ya yazo, a yadda ya yazo kuma yadda tsarin aikin yake haka za mu yi ƙoƙari mu bi shi kuma mu tabbatar ba a bar wani abu a baya ba da zai kawo tsaiko a gaba. To kuma ba za mu yi garajejen gudanar da shi aikin ba sabida a samu yadda ake so na ci gaban shi ayyukan gaba ɗaya.

Eh ina ƙoƙarin kare wayata daga ƙwayoyin cuta. Nakan yi amfani da hand gloves a lokaci zuwa lokaci ko kuma safar hannun don riƙe wayata da kuma yin amfani da ita a wannan yanayin. Ba a kowane lokaci nake amfani da wayata babu ita wannan safar hannun nawa ba, tunda a kowane lokaci a wajen aiki ina tattara da shi wannan safar hannun ne.

To furen dai dana fi so shine fure fari. Duk da ban fahimci nau'in furen da ake nufi a wannan tambaya ba amma in dai fure ake nufi to fure na shuka nafason farin fure ko da fure na shukan wake ne ko na shukan dawa ko kuma wasu shukoki da muke amfani da su anan arewacin shi Nigeria.

To ita ma adai wannan ka tambaya kamar tambaya ta bayar ta zo, a ban fahimci ita tafar da ake nufi ba. To aman ana nufin yaya nake tafiya, to ina tafiya ne da sauri. Yauwa ni mutum ne mai son na ganai tafiya da sauri da ƙarfi a jiƙa sosai. Ba wai tafiya ba ƙarfi ba kuma ba sauri a cikin shi ba.

Eh ina iya kunna wuta, ko wane irin wuta. Ko da wuta na gas ne, ko da wuta na lantarki ne, ko da kuma wuta ne wanda muke haɗashi na gargajiya na itace. Duka iri wa anga wuta na iya haɗasu kuma nakan iya haɗasu.

A'a launin idanu na dai gaskiya baƙaƙe ne idanu na farare ne da baƙaƙe sosai. In kaga idanu na ko kika ga idanu na za ki gansu farare a wani lokacin kuma za a gansu baƙaƙe idan na farka daga barci. Eh su launi na idanu sukan canza daga lokaci zuwa lokaci ko kuma daga yanayi shi zuwa yanayi.

Wasan da nake son yi shine wasan table tennis. Nakan fita wani lokacin don na je na buga shi wasan table tennis. Shine wasan da na fi son na ga ina yi daga lokaci zuwa lokaci. Nakan kira abokan zama na mu je nan gym house inda za mu ga table tennis ɗin mu buga na ɗan sa'a ɗaya ko biyu kafin kuma mu koma gida.

To shi burodin da na fi so ne shine burodin da aka yi shi da fulawa kuma aka yi shi ba tare da an cika mashi suga ko wasu abubuwa da za su sa shi ya yi saurin lalacewa ba. Kuma na kan yi amfani da burodi wanda aka yi shi da kamanin cake a wani lokutan na kan yi amfani da shi da safe wajen shan shayi, wani lokutan ma nakan ci burodi ma hakan ma ba tare da ita shayi ba.

To abun da na fi son nasha shine dai Coca-Cola ko kuma Coke. Eh shi coke yakan min daɗi bayan naci abinci nasha shi. Wani lokacin ma idan na farka da safe nakan buɗe firij, na ɗauko shi Coca-Cola nan ko kuma Coke na buɗe na sha shi kafin ma na ci wani abinci.

To ina amfani da manhajar X ko kuma Twitter wajen tura sakwanni na. Ita manhajar X ko kuma Twitter a baya tana da ɓangare wanda za ka iya tura saƙonni na daban, na wanene wani, watan DM direct message kenan ko kuma ka wallafa shi a public, waton kowa ma ya gani. To shi yasa na fi amfani da shi wannan application ɗin ko kuma manhajar wajen shi tura saƙonni.

To irin wayar da nake amfani da ita dai ita ce wayar Infinix, watan kiran Infinix kuma Infinix Note ce, Note ashirin Pro. Eh tana da ɗan capacity eh girma na dauan kaya. Tana da space da ya kai ɗari biyu da hamsin da shida na giga na kanta kenan da kuma RAM ɗinta kusan bakwai seven gigiram kenan.

Eh nakan ba da shawara a wajen aiki idan an buƙace ni ko kuma idan na ga buƙatan changi ko kuma wani tsari da ya kamata a gudanar to nakan sa shi ta hanyar rubutu na tura ma shi shugaba na wajen aiki don a yi ƙoƙari a duba shi wannan lamari kuma inda halin a wallafa da shi sai a wallafa da shi.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Lokacin zuwa aiki na daidai ƙarfe bakwai da rabi ne na safe a kullum, yau mi daga ranar Litinin zuwa Juma'a. Kuma nakan ƙoƙarsa na kai wajen aiki ƙarfe bakwai da minti goma sha biyar a kullu yau mi. Shiyasa nake amfani da babur a wajen sufuri, wajen zuwa wajen aiki da kuma shi dawowa daga wajen aikin.

Eh, ina iya bada ɗan barkwanci na taƙaitaccen lokaci a wajen aiki ko a gida tare da iyalina ko da 'ƴa'ƴan nawa. Eh, na kan ɗan samu lokaci tsakanina da abokan aiki ko da abokan zama ko da iyalina sai mu ɗan yi wasa na barkwanci na wasu 'ƴan lukuta dan a kasance a cikin nishaɗi.

Eh nakan motsa jiki a kullum. Nakan motsa jikina sa'o'i ɗaya zuwa biyu a kulli yaum. Nakan yi ɗan exercises kamar su plank, su push up da kuma sit up. Dukkan nakan yi su a wannan ɗan takaitaccen lokacin watan sa'a ɗaya zuwa biyu a kullum na motsa jiki.

Ina amfani da intanet ne sau uku a rana. Na kai amfani da shi da safe idan na farka daga bacci kuma na kan yi amfani da shi idan na dawo daga wajen aiki. Haka zalaka kuma na kai amfani da shi na jim kaɗan kafin na kwanta barci.

To ice cream ɗin de da nafi so shine vanilla. Ina matuƙan son ice cream vanilla flavor kuma nakan ƙoƙarin shan shi sau biyu ko sau uku a sati. Sannan kuma wa lokacin matana ita tana son strawberry da kuma wannan shi passion um flavor.

Eh ina kunna bluetooth wajen amfaani dashi wajen tura files ko kuma documents zuwa computer dina ta wannan hanyoyin ne nake ƙoƙarin. Canza files ina in ɗauko su daga waya in kai su computer ta hanyar sending ɗinsu da Bluetooth ɗinnan.

Eh ina sauraron redio kullum ina sauraron rediyo--rediyo kullum domin naji labaran duniya, naji abinda duniya take ciki. Nakan saurari sashin Hausa na BBC da kuma sashin Hausa na Muryan Amurka a rediyo kullum da safe da kuma dare kafin na kwanta.

To, na fi son miya mai zafi saboda na fi jin daɗin abinci idan abinci yana da zafi. Shi ya sa nake son ita ma miyan da zan ci abincin da ita ya kasance miya mai zafi ne. Bana son miya idan ya yi sanyi sosai. Na fi son miya ya kasance yana da zafi sosai ko kuma yana da ɗumi sosai.

To launin jakar kuɗi ta dai baƙa ce. Na fi son baƙar, ah, launi a kayayyakin da nake amfani da su gaba ɗaya. Shi sa ita ma launin jakan kuɗin tawa ta kasance baƙar launi ce ko kuma mai launin baƙa ce. Ita nake amfani da ita idan zan fita, na ɗan zuba kuɗi a cikinta na fita a ci ta da wannan jakar kuɗin baƙa.

To, abin da nake ji ranar biyan albashi shine matuƙan farin ciki. Ranar da na san za a biya ni albashi, to ina tattare da farin ciki da annashuwa da kuma jin daɗi a cikin zuciya na da kuma gamsuwa na cimma burin aikin da nake yi. Ita ce rana wanda na fi jin daɗi dan zan koma ga iyalina da kuɗi kuma da abinci mai kyau da zasu ci suji daɗin baƙon nasu.

To, na fi son tufafin da aka yi su daga auduga saboda ba sa riƙe zafi sosai. Tufafin da aka yi su daga shi sulke ko kuma su diki gaskiya ba na son shi sosai tunda yana riƙe zafi kuma yana ƙara zafi a cikin yanayin zafi. Shi ko tufafin da aka yi shi daga auduga yana da daɗin sawa kuma yana da daɗewa kafin ya lalace.